Ina son kayan ɗaki waɗanda akwai furnitures sannan ɗaki mai haske wanda yake haska ko'ina.

Ina ajiye makullai na a cikin mota, sannan a cikin ɗaki, sannan kuma nakan ajiye a cikin aljihu, sannan nakan ajiye a kan teburi.